Amma sa'a muna kiranta awa. Saboda haka sai dai mu ce ɗan lokutan da bai kai awa ba. Dan bani iya yin sa'a guda ban duba wayata ba. Saboda haka 'yan mintuna dai na kan duba wayata. Amma sa'o'i to in an haɗe wataƙila ko ya yi sa'a biyu ko uku amma dai duk ɗan lokaci kaɗan zamu ɗan ɗauki wayarmu mu duba. Sai kuma irin wannan abun da ya taso shi yanzu ka ga ko da yaushe ma kusan in an buɗe ma mutum abun magana zai iya yin magana.